Wane launi kake fi so? A launin da na fi so, na fi son launin fari. Domin launin fari launi ne wanda yake ƙunshe da abubuwa na alheri da masu kyau, ta fuskar addini da fuskar ɗabi'ar ɗan adam. Launin fari yana nuna abubuwa da dama kamar farin ciki, tsarki, kyau da kuma yanayin inganci. Launin fari abin so ne domin abu ne wanda yake nuna tsabta. Ba ya ƙunsar ƙazanta ko wani abu wanda ba shi da kyau. Ko da mutum yana da launin fari, dole ne zai kasance mai tsabta. Ba ya son duk wani abu da ya shafi datti. Domin hakan zai iya cutar da wannan launin kuma zai iya bayyanuwa a cikin wannan launin.

Sau nawa kake kallon madubi? Alalhakika wani lokacin kallon madubi sau ɗaya ko sau biyu ko fiye da haka.

Menene kake jin tsoro? To a zahirin gaskiya, abu na farko da na fi tsoro shine ina tsoron Ubangiji. Ina tsoron Ubangiji wanda ya halicce ni, ya gani. Ina tsoron Ubangiji wanda shi ne ya halicce ni. To amma a tsoro na zahiri, tsoro na halitta, abubuwan da na fi jin tsoro gaskiya ina tsoron aikata laifi. A duk lokacin da na aikata laifi ko an ganni ko ba a ganni ba, ina jin tsoron shi domin ina tsoron in cutar da wani ko in zalunci wani ko da ba mutum ba ne ko da dabba ce ko wani mahallinawa ma, gaskiya ina matukar tsoron cutar da shi. Yadda cewa a nau'in abubuwa na tsoro, nakan ji tsoron kamar wuta. Nakan ji tsoro na abu wanda zai shafi hatsari, wanda zai iya cutar da jikina. Ina matukar tsoron hakan ma gaskiya sosai. Da kuma tsoron abun da zai zo wanda ban san ya yake ba. Misali, zan yi tafiya a wani waje wanda ban sani ba ko zan haɗu da wasu nau'in mutane wanda ban sani ba. To wannan tafiyar ko wannan ƙudurin ina jin tsoro gaskiya. Ina jin tsoro duk abu idan ya shafi baƙon abu. Amma idan abu na saba da shi gaskiya bana jin tsoro. Nakan ji tsoro kamar irin su maciji, wani kunama ko duk wani abu da zai iya cutar da ɗan adam ko ya cutar da jiki. Waɗannan ma gaskiya ina tsoron su.

Wane lokaci na shekara kake fin so? A'a, a cikin lokutan da muke da su a shekara waɗanda suka kunshi lokacin damina, lokacin da ake ruwan sama kenan da lokacin rani wanda ya kunshi lokacin sanyi da lokacin bazara, ba lokacin da ya kasance wanda na fi so sai lokacin damina. Domin lokacin damina lokacin ne ake yin ruwa. Ana ruwayen sama yana sauka, masu gona sukan yi aiki da sauran abubuwa. To wannan lokacin gaskiya yana daga cikin lokacin da na fi so.

Me kake ji ranar biyan albashi? A gaskiya ranar biyan albashi rana ce ta farin ciki. Domin rana ce da za a biya ni haƙƙoƙi na, na aikin da nayi, na wannan wata ko wannan mako ko wannan awanni. Rana ce mai farin, matuƙar farin ciki domin rana ce da zan samu kuɗi. Kuɗin da zan biya basussuka, kuɗin da zan samu in je shagunan kanti in yi siyayya, kuɗin da zan samu in biya duk ɗawainiyoyi da dama wanda ya shafi na iyalina da ni kaina. Rana ce mai farin, mai matuƙar farin ciki sosai. Domin ka ɓata kwanaki kana aiki ba tare da biya ba. To ran da aka ce ranar albashi ce, ranan za a biya ka to zaka yi farin ciki sosai. Zaka yi matuƙar farin ciki sosai. Domin ranan ne zaka samu sakamakon aikin da kayi. Wadda ya kasance zaka ga mutane mabiya addinai suna murna da rana da za a ce ka shiga aljanna to, kwatankwacin haka ne. Domin kamar za'a biya ka, ko kuma za'a saka maka dangane da wani kyakkyawan abu da ka yi. To haka ranar albashi take rana ce da za'a biya ka sakamakon aikin da ka yi mai kyau. To, rana ce ta farin ciki sosai gaskiya. Ina farin ciki da ita. Ina murna lokacin duk ranar da aka ce ranar biyan albashi ce.

Yaya kake shirya ayyukan? Ina shirya ayyukan da zan yi ne ta hanyar bin tsari da duba da wasu abubuwa. Misali, idan yau zan yi aiki, nakan duba awannin da nake da su na wannan rana sai in ware lokutan aiki. Idan na ware awannin aiki, kowane aiki sai in tsara shi, in ba shi adadin lokacin da nake ganin zan ware domin shi. Idan na ba da wannan lokaci, kowane aiki na ɗaya na ba shi awa ɗaya, aiki na biyu na ba shi rabin awa, aiki na uku na ba shi awa ɗaya da mintuna ashirin. A haka nake tsarawa. Sai kuma kowane aiki shi kansa nakan ware mishi lokacinsa. Idan aiki ɗaya ne, aiki na lamba ɗaya to zan warware mashi shi ma matakin farko, na biyu, na uku. Wannan ita ce hanyar da nake bi wajen tsatstsara ayyukana domin ganin cewa wani aikin bai shiga cikin wani ba ko lokacin wani aikin bai shiga cikin lokacin wani aikin ba.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakar mu da abokan aiki na dangantaka ce mai ƙarfi, mai kyau, ingantacciya. Domin muna zama tare da abokan aikinmu cikin haɗin kai da farin ciki da jin daɗi. Wani baya saɓa ma wani, kuma ko da an samu saɓani a tsakaninmu, mukan bi hanyoyi da suka dace domin mu warware wannan matsala. Domin gudun kar ya kasance mun zauna cikin gaba. Domin kuwa zama cikin gaba da abokan aiki yakan kawo matsaltsalu da dama a cikin wannan hukuma ko wannan ma'aikata da kuke aiki. Domin ba zai ba da haɗin kan da za a samar da abun da ake buƙata ko ake fatan samarwa ba a wannan waje. Don haka, dangantakar mu da abokan aiki dangantaka ce mai ƙwari, dangantaka ce ta fahimtar juna, ta zama lafiya da sauransu.